Wane launi labulen ku suke? Wane launi labulen ku suke? Ina da launin labulaye ruwan toka. Launin labulaye na ruwan toka ne. A jiki akwai ratsin ja da kuma baƙi. Sannan akwai rubutun Chinese a jikin labulen. Sai kuma ina in labulen ya kasance milk colour ruwan madara. Launin labulaye na ya kasance launin ruwan toka ne kuma guda bakwai ne, uku a falo, huɗu a cikin ɗaki. Sannan a jikin labulen akwai launin baƙi da kuma ja. Sai kuma akwai rubutun Chinese a jikin labulen.

Wani irin kayan ɗaki kika fi so? A kayan ɗaki dai na fi son kujeru masu kyau duma duma wanda suka ji fom sosai, kyawawa kamar shigan su royal chair haka. Sannan ina son ya kasance suna da launin ruwan toka ko da golden haka a jiki sai kuma gado na fi son babba six by seven, da katifa na ita ma ɗinɗimiya, ya sha zanin gado fari da buloli. A kayan ɗaki ina son chinese carpet, kafet ɗin tsakar ɗaki mai kyau, da center table, da fridge, da fulawowi, da AC sannan kuma ina son, uhm.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma kaman ƙafa goma. Ina da baƙin takalmi, ina da yellow, ina da golden, ina da ja, ina da fari, ina da maroon, ina da blue black, ina da canvas, Sannan ina da sau ciki, ina da flat, ina da mai tsini, ina da mai tudu. Sannan ina da kuma handmade ɗin takalmi, kuma ina da na kamfani ma, ina da foreign, ina da na gida Najeriya. Takalmana dai za su kai ƙafa goma, ko ma qsu wuce. Amma wasu dai sun lalla ce, wasu kuma na gyara, wasu kuma ban riga na gyara ba.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh ina biyan kuɗi ta waya. Ina biyan kuɗi ta waya kamar in naga wani abu, in zan siya a online kamar su Alibaba ko Jumia ko kuma ma haka nan ko ta WhatsApp idan an mun tallan abu, zan yi biyan kuɗi ta waya. Sannan muna biyan kuɗi, kuɗin wuta shima muna biya ta waya, sai kuma remita, biyan kuɗin makaranta shima mukan yi shi ta waya da dai sauran abubuwa. Muna biyan kuɗi ta waya ta hanyoyi daban daban.

Wani irin mai kake amfani da shi? Ina amfani da vaseline ne, da shi nake amfani. Wani okacin kuma ina amfani da man kaɗi, wato shi ya bota. Wasu lokutan kuma mukan yi amfani da alayyadi. Wata lokacin kuma idan mutum ya samu kuɗi, sai yaje ya siyo cream. Amma dai duk a ciki, na fi yin amfani da vaseline da kuma man kaɗe Wasu lokutan kuma nakan yi amfani da man zaitun. A taƙaice dai ni bani da wani tsayayyen mai da nake amfani da shi. Ko wanne na samu ina iya kwalɓa shi in tashi.

Kana fin son zama ko tsayuwa? Ni na fi son zama a kan tsayuwa saboda idon na tsaya nan da nan nake gajiya amma idon zama ne kuwa sai mutum yamayi awanni a zaune bai ma sani ba. Sai in ka duba agogo ne sai ka ga lokaci ya tafi amma idan mutum yace zai dinga tsayawa nan da nan sai kaji ka gaji sai dai idon tseyuwan yakama dole ne kaman a taron irin assembly ko kuma dai woni wurin aiki ko in kaje makaranta za'a muku abu practical to dole ka tsaya a tsaye. Ko kuma bin layin shiga banki wannan ma dole ka tsaya a tsaye amma ni nafi son zama akan tsayuwa saboda zama yafi tsayuwa daɗi.

Kana da fanka a rufin ɗakin ka? A'a, ba mu da fanka a rufin ɗakin mu. Kana da fanka a rufin ɗakin ka? Ni ban da fanka a rufin ɗakina. Ina dai da fanka ta tsayi. Ita ma kuma ta lalace. Tana wurin mai gyara. Ta fi ƙarfin wata uku a hannun shi, ba a samu an gyara ba. Bana da fanka a rufin ɗakina saboda rufin ɗakin bai da ƙwarin da zai ɗauki fanka. Zaka iya idan ka saka, kana cikin bacci, ya faɗo. To shiyasa ban da fanka a rufin ɗaki, sai muka sayi na tsaye. To yanzu haka dai ya lalace. In an fara dai zafi za mu samu mu gyara. Amma dai ban da fanka a rufin ɗakina.

Kana amfani da mataimakin murya? A'a, bana amfani da mataimakin murya. Ana amfani da mataimakin murya ne idan za a yi wa mutane da yawa magana. Ni kuma bana zuwa inda za a yi wa mutane da yawa magana. Balantana nai amfani da mataimakin murya. Ana amfani da mataimakin murya ne kamar su in za a yi jawabi a cikin taron jama'a da suka kai hamsin ko sama da haka. Ni kuma ban taɓa ma mutanen da suka kai hamsin ko sama da haka jawabi ba. To saboda haka bana amfani da mataimakin murya. Ina yin magana ne da iya murya ta. Idan ma ya kama in yi ma mutane da yawa magana, to basa wuce mutum goma, ashirin zuwa talatin. To murya ta ma ta ishe ni. Ba sai na saka mataimakin murya ba.

Kana kunna kendir a gida? Da dai na kan kunna kendir a gida amma gaskiya yanzu ban kunna kendir. Ni rabon ma da an ga kendir, na fi shekara biyu bana kunna kendir a gida. Ina amfani ne da fitilar wayata wurin ganin haske idan babu wutar nepa. Idan kuma akwai wutar nepa da shi nake amfani. Idan kuma wayata ba haske sai dai in kunna. Idan wayata ba caji sai dai na yi amfani da fitila a maimakon kendir. Amma ni bana amfani da kendir a gida. Na fi amfani da hasken wayana wurin ganin haske. Amma da, da dai mukan kunna kendir sanda yake da arha sosai. Amma yanzu kendirin ya yi tsada ne.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da Infinix Hot 6X. Wayar ƙarama ce saboda ta maƙi ɗaukan app ɗin ku na salansiyo. Sai in na samu na canza waya ne? Idan kuka turo ƴan dalolin, shine sai in samu in canza waya, sai in riƙa yin claiming ɗin coins ɗin da kuke bani. Ina amfani da waya Infinix Hot 6X kuma ja ce. Sannan ba ta da ƙarfin network sosai, sai an kunna mun WiFi kullum. Ina amfani da Infinix Hot 6X, ja ce kuma tana da ɗanriƙe caji. Da shi nake samu nake yin voice ɗin salansiyo da fatan dai za a biya mu akan lokaci kuma za mu samu alheri.

Rubutunka yana da kyau? Gaskiya dai rubutuna tsaka-tsaki ne. Shi ba mummuna ba kuma shi ba mai kyau ba. Amma dai a takaice zan iya cewa ba yi da wani kyau. Dan handwriting, handwriting dina bai da wani kyau sosai kuma sannan ba jagwalgwalo ba ne. In dai aka rubuta shi za a iya karantawa. Rubutuna yana da kyau amma ba sosai ba. Tsaka-tsaki. Shi ba mai kyau ba shi ba mara kyau ba. Amma dai idan na rubuta za a iya ganewa har a karanta a gane me nake nufi. Amma dai shi rubutun masoyi. Idan kuka gani sai kunce "wow" saboda tsaba kyan shi. Amma ni dai rubutuna tsaka-tsaki ne. Shi ba mummuna ba kuma shi ba mai kyau ba. Ina dai ƙoƙartawa in yi rubutu daidai da yanda Allah ya ba ni ikon yi.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Idan muka fita aiki kaman karfe takwas zuwa takwas da rabi mun kai, to zuwa karfe goma sha daya an ɗanyi aikace aikace, dan rubute rubuce, an cike ciken fayil du anyiyyi, to zuwa karfe sha dayan nan za a ce ka huta ayi break fo 30 minute. Me dan yin abinci a kula ya ci, wanda zai dan futa yai wani uzurin shi ya yi, wanda zai yi kiran waya ya yi, wanda ma yake buƙatan shiga toilet du ya je. Bayan nan sai a koma a cigaba da aiki daga sha ɗaya sha biyu zuwa karfe ɗaya. Shi ma sai a ƙara zuwa break saboda lokacin lokacin sallah ta yi, sai kowa da kowa ya samu yai sallah. Bayan anyi sallah, shi ma a ɗan ƙara yin break. Wanda zai ci abincin rana ya ci, wanda bai ci ba kenan. Dama shi na karfe sha dayan ya zama kaman wanda bai karya a gida ba kenan yake so ya karya sai ya karya. To su kuma wanda suka karya a gida za su iya bara su ci abinci a wannan lokacin ba. Sai in an tashi break ɗin karfe ɗaya, sannan sai su samu sai su ci abincin ranan su a wannan lokacin.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, nakan sanya tunatarwa don ayyuka. Kamar yanzu idan akwai wani aiki da nake son na yi shi karfe goma daidai, to zan kunna tunatarwa a wayana. Lokacin yana yi sai ya tunatar da ni cewa lokacin aiki kaza fa ya yi. Ni kuma da na ji wannan karar tunatarwa, zan gane me yake nufi sai na tuna a nan take cewan fa na saka tunatarwa zan yi aikin kaza a wannan lokaci. Ina saka tunatarwa domin ya tunatar da ni cewan akwai wani aiki da ya dace in yi a daidai wannan lokacin da na saka domin a tunatar da ni.

Kana da katin kasuwanci? A'a, ban da katin kasuwanci. Saboda kasuwancin nawa ba wani babban kasuwanci bane. Da har sai nayi katin da zan rinƙa bawa mutane. Amma nan gaba in sha Allahu, idan na samu ƙarin jari, ya zama kasuwancin nawa ya zama babban kasuwanci, zan buga katin kasuwanci. Yanzu dai ƙaramin sana'a nake yi. Ina saida zoɓo. Amma nan gaba in sha Allahu, idan kasuwancin nawa ya ƙara bunƙasa, ya zama na cewan ana yin order din zoɓon daga wasu garuruwa ko kuma daga wasu jahohi. In sha Allahu zan buga katin kasuwanci. Saboda shi katin kasuwancin yana ƙara janyo wa mutane, yana ƙara janyo wa mutum kostoma. Nan gaba ina sa ran zan iya buɗe katin kasuwanci.

Kana samun horo a wurin aiki? Eh, ina samun horo a wurin aiki. Idan akwai abin da ake so mu iya a wurin aiki wanda bamu iya ba, sai a shirya workshop a horar damu akan aikin, a ƙara koya mana shi practically da theory. Ina samun horo a wurin aiki ta hanyoyi daban-daban. Idan akwai wani sabon abu da ya shigo wanda ake so a horar damu akai, sai a shirya mana wata ƴar kwarye-kwaryan workshop sai a horar damu akai. Wata lokacin ana iya bamu horo na tsahon sati biyu, wata lokacin har wata ɗaya, wata lokacin ma yakan fi wata ɗaya. Idan kuma horon ba wani me girma bane, ana iya horar damu a kwana ɗaya ko a kwana biyu.

Kana, kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, ina bin ƙa'idojin aiki. Saboda ƙa'idojin aiki yana da matuƙar amfani. Ba a bar kowa yayi abin da ya ga dama ba. An sawa kowa ƙa'idojin da zai bi. Wanda ma idan ba ka bi ƙa'idojin ba, zai iya zama sanadiyyar koranka a wurin aiki. Ina bin ƙa'idojin aiki. Kamar misali, idan an ce ana son ƙarfe takwas tawa kowa a wurin aiki, wannan ma yana ɗaya daga cikin ƙa'idojin aiki. Kamar idan wurin aikin yana da uniform, to kai ba za ka ci ƙarƙasa kayan da ka ga dama ba. Wajibi ne ka sa wannan uniform ɗin. Wannan ma yana ɗaya daga cikin ƙa'idojin aiki. Kamar idan aka ce ana son zuwa ƙarfe goma kowa da kowa ya gama aikin da ke kan teburin shi. Wannan ma yana ɗaya daga cikin ƙa'idojin aiki. Ina yin iya koƙari na in ga cewa na bi ƙa'idojin aiki.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Ina yanke shawara aiki ne ba ni kadai ba. Ina yanke shawara a aiki ta hanyar tattaunawa da abokan aikina, ya kamata mu yi kaza, kaza zai kawo mana ci gaba. Idan muka yi abu kaza, ba zai kawo mana ci gaba ba, zai kawo mana durƙushewa a wurin aikinmu. Ina, ina yanke shawarar aiki ne ta hanyar tattaunawa da abokan aikina, sai muga menene ya kamata mu yi, menene bai kamata mu yi ba. Menene idan muka yi, zai iya kawo mana ci gaba. Menene idan muka yi shi, zai iya kawo mana cibaya. Mukan tattauna a tsakaninmu har mu yanke abin da shine mafita. Ina, ina, ina yanke shawarar aiki ne tare da abokanan aikina.

Kana yin ciniki a kasuwanci? Kana-- kina yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa. Ina yin ciniki sosai sosai saboda ina yin abu na mai kyau yanda kowa idan ya siya gobe zai sake dawowa ya ƙara siya har ma ya yi ma wani kwatancen inda ya siya. Ina yin ciniki sosai da sosai a kasuwanci na saboda ina yin abu mai kyau. Kullum idan nayi abu ma wasu lokutan baya kwana. Idan nayi shi yau, a yau zai ƙare gobe ma sai na sake yin sabo. Ina yin ciniki sosai saboda ina yin abu mai kyau kuma sannan muna yin addu'a cewan Allah ya bamu kasuwa mai albarka. To, hadda addu'a ma yana taimakawa a kasuwanci. Idan wannan ya siya ya ji daɗi sai ya gaya ma wani shi ma ya zo wurinka ya siya. Ina yin ciniki a kasuwanci na.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Muna shaƙatawa ne lokacin hutu da kunna sautin karatun Alqur'ani saboda yana saka zuciya tayi sanyi, tayi laushi, sannan za kaji ka cikin nishaɗi, sannan za kaji imaninka ya ƙara hawa saboda sautin Alqur'ani ya fi kowane sauti a duniyan nan daɗi. Muna shaƙatawa ne a lokacin hutu ta hanyar kunna sautin Alqur'ani ko ma ba Alqur'ani muka kunna ba, mukan kunna ambaton Allah wato azikar a wayoyinmu sai muji shi. Idan ma ba mu kunna mun ji ba to za mu karanta, za mu rinƙa karanta shi da bakinmu ko kuma shi ma Alqur'anin idan ba mun kunna shi don muji sautin mu shaƙata shi-mu shaƙata ba, muna kunna shi mu shaƙata. Mukan kunna sautin daga bakin wani mu rinƙa saurari. Idan ma ba mu samu daman kunnawa daga bakin wani muna saurare ba, mu da kanmu sai mu ɗauki Alqur'anin sai mu kunna mu shaƙata da shi saboda yana saka sanyi a zuciya da natsuwa. Za kaji zuciyan ka ta yi wasai kamar babu abin da yake damunka.